Eh, ina raba ayyuka ga wasu mutane saboda hakan yana taimakawa wajen ayyukan da nake gudanarwa su zama sun sami inganci da nagarta.

Gaskiya ban cika so in ci abinci a titi ba, badan komai ba saboda yanayi na ƙura da makamantansu. Domin in tabbatar da kula da lafiyata, wannan ya sa ba na son in ci abinci a kan titi.

Eh, ina tara tsabar kuɗi musamman yanayin da ƙasarmu take ciki da ya zama, ah, harkar e- ko ince harkar cashless take da matsala saboda kana ƙoƙarin zama cashless amma kuma network na hana ka making transaction. Ah, sodan haka yasa dole mutum ya tara, ah, kuɗi tsaba wato cash domin gudanar da ayyukan rayuwarsa ta yau da kullum.

Eh lallai ina motsa jiki kullum ta hanyoyi guda biyu. Na farko ina tafiya mai nisa da tana iya ɗauka na, a, awa ɗaya zuwa awa biyu a ƙafa. Sannan kuma akwai ranakun da na ware musamman ina zuwa in yi atisaye, a, wurin da aka tanada domin atisaye na yau da kullum.

A kasancewar rayuwa yanzu ta zama kusan komai ana yin shi ne ta hanyar intanet, to aƙalla ba ƙasar ba ina kwashe kaman awa ashirin a kan intanet. Saboda ko bacci nake yi, sau da yawa za ka sami wayoyina, aa laptop dina a kunne kuma a jone da intanet. So idan na farka, ɗora nike daga inda na ci gaba.

A'a bana rera waƙa a lokacin wanka, amma dai wani lokacin kuma na kan ƙirƙiri waƙar a lokacin wanka. Duk lokacin da nike bayi yakan bani dama in samu natsuwar da har zan iya ƙirƙirar waƙa da kaina amma ba ko da yaushe bane.

Ɗaya daga cikin abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine zaman lafiya da kyakkyawan ma'amala da abokan aikin. A duk lokacin da ya zama kana da kyakkyawa alaƙa kuma kuna zaune lafiya da abokan aiki, za ka rinƙa samun ƙwarin gwiwa. Sannan kuma su na sama da kai ya zama suna ko da yaushe suna ƙarfafa ka, suna tabbatar da nagartar abin da kake yi.

To shi jagoranta al'umma wani abu ne mai nauyi. A duk lokacin da ya zama ka zama jagora na al'umma to dole ka zama mai haƙuri, dole ka zama mai kiyaye abubuwa yadda ya kamata, sannan kuma dole ka zama mai saurin nazari da kuma ƙoƙarin ba kowa haƙƙinsa. Duk wanda yake ƙarƙashin ka ya zama kana ba shi haƙƙinsa daidai gwargwado, sannan kuma ko da yaushe ya zama kana ƙarfafa masu gwiwa.

Ina shan madara sosai ma kuwa, saboda ita madara ta zama wani ɓangare na abin da ya kamata ce ɗan adam yana sha domin gina jikinsa.

Ina amfani da kunnen waya wato headphone ko earpiece. Ina amfani da su sosai kuwa musamman lokacin da nake aiki. Idan ya zama akwai mutane a gabana kuma sannan ga aiki a gabana, ga wayar kuma ana buƙatar ko ina buƙatar in ji wani abu ko amsa kira ko makamantansu daga wayar.

To wani ina amfani da sabulu ne normal sabulun da kowa yake amfani da shi a gidajen shifu na wanka. Bana amfani da wani sabulu ace na musamman cewa wai in ba shi ba bazan wanka da shi ba. Kawai dai abin da na fi kokarin kiyayewa shine nakan yi kokari ace nayi wanka da sabulun da yake medicated soap shine kawai.

Aa, idan ina tafiya ta musamman wato na fita atsaye na musamman. Aa akwai inda nike tafiya ta awa ɗaya inje awa ɗaya in dawo. Amma akwai lokutan da muke fita tafiya ta salon shiyo dinnan domin neman wurin da ba'a taɓa zuwa ba virgin area to wannan nakan yi tafiyar awa shida inje awa uku in dawo awa uku. Amma dai normal normal shine awa biyu aa a ko da yaushe.

Aa, ina addu'a kullum. Kasancewa ta musulmi ina sallah guda biyar. A kowane lokacin sallah ina addu'a. Sannan kuma nakan yi amfani da dare wajen yin qiyamul laili, shi ma yana bani damar yin addu'a. Idan ka tattara aƙalla zan ina yin addu'a kamar sau biyar na farilla, sannan sai kuma aƙalla shida bakwai har zuwa goma na nafila.

Unguwar mu unguwa ce mai ƙarancin hayaniya sannan kuma unguwa ce ta mutane matsakaita ba masu kuɗi ba, ba talakawa ba. Sannan kuma unguwa ce da take da tsabta a kuma ba akwai wutar lantarki ana samun ruwan famfo ba kamar sauran unguwanni ba.

Ah kware da gaske muna da fanka yanzu dinnan ma aah zaka ringa jin kukan fankan tana kaɗawa. Wannan yana nuna maka cewa tana makunne kenan a yanzu. Don haka muna da fanka a rufin ɗakunan mu kusan duk wani ɗaki da muke da shi aah yana da fankar sama.

To a kulli yaumin aƙalla ba ƙasaru baka goge so biyu. Ko ince ina gogewa so biyu, da safe lokacin da na tashi da kuma da daddare kafin kwanta wa bacci.

Wasan da na fi son in yi kuma tun asali shine wasan da na ke so a rayuwata shine ƙwallon ƙafa. So na fi son ƙwallon ƙafa akan kowane wasa, sannan shi na ke yi shi kuma na ke so in ɓata lokaci na in kalla.

Kwarai da gaske, ni direba ne. Ina iya tuƙa mota. Ina tuƙawa, ina hawan ta duk lokacin da nake da buƙata kuma kowace irin mota indai mota ce ina iya tuƙa ta.

To a wannan ƙarshen mako ha ina da burin a in yi amfani da wannan awoyin domin hutawa kuma da zan sami yadda nake so zan je in huta ne a wani lambu wanda yake dauke da tsuntsaye in rika jin kukansu suna a ratsa ƙwaƙwalwa ta da kunnuwana na tabbatar da za su sa nisha ne za su sa ni nishaɗi.

A da zaran na shiga na kan fara yin addu'a. Sannan idan na zauna na kan dubi files in da suke kan tebur ɗin. In duba su wanda zai fita in tabbatar na yi a fitar da shi wanda kuma ya shigo ne in duba shi in tabbatar da me yake ɗauke da shi kafin in fara ayyukan da suka shafi ita ranar da aah muke ciki.

Ah hayaniya, gaskiyar magana bana son hayaniya a kunnuwana saboda hayaniya da manya manyan ƙara suna takura ma ƙwaƙwalwa ta sosan da gaske.

To gaskiyar magana ni bana yi amma dai aah mafi yawanci wanda ke baccin kusa da kai shine zai iya gaya ma ko kana yi ko ba ka yi. Amma dai a zahirance abin da na sani bana yi.

Muna amfani da ruwan rijiya domin yin wanki, wanke wanke da sauran abubuwan da suka shafi ayyuka amma ba ma amfani da shi domin sha.

Shi abokin ciniki mutumi ne da kake girmama shi da mutunci tashi da karrama shi a lokacin da ya zo za ku yi cinikayya. Wannan yake ba shi damar gobe ya dawo da gudu domin ya san kana da karamci da mutunci.

A kowani watan duniya ina biyan kuɗin lantarki da ya kai naira dubu talatin da bakwai ko dubu arba'in da ɗaya a wannan tsakanin. Kuma sannan tsari irin na ƙasarmu Nijeriya ba ma koyaushe ake samun wutar ba.

Ina kwana a ciki sosai ma kuwa, saboda ai kwana a cikin ne zai sa in iya yin bacci a, na ga, kamar yadda kowane ɗan adam ke yin bacci.

To, nakan magance koke-koke ne ta hanyar mika kukan zuwa ga waɗanda suke a haƙƙu wajen magance wannan koke-koken namu. Halal misali, idan abune da ya shafi tsaro, za ka kai kukanka wajen jami'an tsaro. Idan abune da ya shafi harkar ilimi, za ka kai kukanka wajen malaman makaranta.

A jira a layi ƙa’ida ne, don haka in ni ina zuwa duk abin da na tarar a gabana zan bi bayan shi har a zo kaina ko da kuwa mutum nawa ne.

A gaskiyan magana na fi son zama a birni. Ai zama a ƙauye sai dole musamman ma yanzu mu a Najeriya da rashin tsaro yayi yawa. So kana ƙauye jmm bandit za su diran makasi kaca kaca da kai.

To, shi saka hannu a cikin aljihu ba ko da yaushe ba ne yake faruwa, amma akwai yanayin da yake haifar da shi. Don haka a takaice zan ce ina saka hannu a cikin rigata.

Toh shi dai bangon gidanmu yana da launin fari ne a waje, a cikin ɗakuna kuma yana da launin ruwan madara da kuma launin ash, ruwan toka.

Eh sosai kuwa ina sanya tunatar wa wato alarm domin ya tunatar da ni akan wani abu da zanyi ko kuma bacci nike ya tashe ni don in yi wani abu.

Ina iya dafa abinci amma dai ban cika dafawa ba saboda yanayi na lokaci, ah shi yasa bana dafawa amma na iya gwani ne sosai ni a wajan dafa abinci.

A ni na fi son jin kiɗan gangi, wato kiɗan farauta ke nan wanda shi na gargajiyan mu ne mu hausawa. Shi kiɗan gangi kiɗan maza ne.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda ita ce ranar da tsakiyar rana mukan yanke dukkan abun da muke muje muyi sallar Juma'a. Saboda kar girman ta da fa'idar ta da lada mai yawa da ake samu.

Ba na yin bacci da rana. Duk lokacin da ka ganni na yi bacci da rana, to na yi matuƙar gajiya ne, na yi wani aiki wanda ya wahalar da ni, to shi ne. Amma in dai lafiya lafiya, ba na bacci rana.

Ina amfani da matashi sosai wajen kwanciya, saboda shi matashi yana sa ka ƙara jin daɗin kwanciya saboda laushinsa.

Ni ina amfani da ordinary vaseline ne bana wani shafa wani mai na musamman. Aa vaseline kawai nake shafawa kuma shima ba ko da yaushe ba.

A'a sosai kuwa ina biyan kuɗi ta waya, ai yanzu a shi ne hanya mafi sauki sai dai kawai wani lokacin a Najeriya muna fama da matsalar network.

Ina kwanciya bacci misalin karfe goma na dare amma yau ban yi bacci karfe goma ba saboda na dage in yi wannan voicing ɗin.

A ina karatu sosai kafin in kwanta. Mafi yawanci ma karatu da daddare kafin ka kwanta bacci ya fi shiga, eh saboda can da rana akwai hayaniya ta yau da kullum.

A wurin aiki ba ni da sahihin abin da nake ci, sai abin da aka samo mun saboda wurin aikina babu masu wurin yin abinci sosai a kusa sai an je nesa. To don haka duk abin da aka je aka samo mafi sauki shi za a kawo mun in ci.

Ina zubar da shara ne a cikin abun mazubin shara wato dustbin. Sannan idan ta taru, akwai masu kwashe shara da suke zuwa gida muna biyan su suna kwashewa.

Ina shirya ayyukana ne tun daga nesa, ma'ana tun ba wai instant a lokacin da zan yi aikin ba. Nakan shirya ne kwanaki kafin lokacin da zan yi aikin.

Eh gaskiyan magana na fi kuzari da safe saboda na yi bacci, na tashi, na yi wanka, na yi exercise, jikina ya saki, za ka ga jikina ya yi karfi. Da yamma ko ka yi gaji, kana ƙoƙarin ka je ka huta.

Ina jin kukan zakara da safe da yake dama ina kiwon kaji. So ina jin kukan zakara kowace asubahin duniya.

Na fi son furen ros saboda ƙanshinshi yana da daɗi yana da kuma sanya nishaɗi har rayuwa.

Gaskiya inda na fi so in je in yi hutu shine dajin Yankari. Dankari Yankari Game Reserve saboda a dajin Yankari akwai namun daji irin su giwa, elephant, zaki, lion, damisa, cheetah da kuma dai namun daji iri daban daban.

Gaskiya nafi son zama a kujera, saboda zama a tabarma ba ko da yaushe bane ma kake samun wurin da zaka zauna a tabarma ka jidaɗi.

A na fi son zama ni kaɗai a ɗaki ina kallon talabijin tare da kwamfuta dina ko in ce other devices dina.

Gaskiya nafi son taxi da bus. Saboda bus akwai mutane da yawa da hayaniya, tasi kuma babu hayaniya. Sai dai a ƙasa ta Najeriya tasin basu da yawa, sai bus ɗin dole zaka hau.

Bikin da na fi so shine bikin Maulidi, saboda shi lokacin bikin Maulidi ana yanka kaji, raguna, nama da iri-iri da nau'in kayan daɗi na abinci da shaye-shaye, kuma ko wanda baka sani baka haɗu da shi zai baka kyauta.

Sosai ina son zama kusa da taga saboda samun iska mai daɗi tana shigowa wadda ake ce ma fresh air. Saboda lokacin da kake wuri ɗaya iska bata zagayawa akwai damuwa.

A ina aje takadduna ne a cikin fayil sannan in je wata folder a dokumentin ɗinsu a drawer. Idan kuma soft copy ne, ina ajiyesu a cikin kwamfutata.

Ina kunna Bluetooth kullum saboda ina aiki da shi wajen tura abu ko kuma karɓar saƙo.

Na fi son labule mai launin ruwan madarawa wato milik kolo.

Ina tafiye-tafiye na zuwa wurare ne ta hanyar amfani da abin hawa na haya wato commercial bus, a ko kuma abin yin tricycle keke na fab, na tis keke mai kafa uku ko kuma okada wato mashin na motorcycle da su muke haya a nan.

To, duk lokacin da na ji hadari ya haɗu, ruwan sama zai zo. Nakan yi ƙoƙari in nemi wurin da zan zauna ba tare da ruwa ya jiƙani ba.

A'a muna da kyakkyawar alaƙa da shugaban mu ba don komai saboda yadda muke ƙoƙarin yi masa biyayya ba tare da saɓawa ba.

Ina yin waƙa a cikin zuciya ta sosai, lokuta daban daban ya danganta da yanayin da nake ciki a lokacin da waƙar za ta zo, amma dai lalle ina yin waƙa a cikin zuciya ta.

Ina karanta jarida sosai ta zahiri, photo printed da kuma online. A duka ina karanta jarida a ko da yaushe.

Ina duba kalanda saboda ta hanyar kalandan ne nake yin abubuwan da suka kamata ko kuma in ce nake tsara lokuta da daftarin abubuwan da zan yi nan gaba.

Eh ƙwarai dagaske ina koyan wani yare kamar yaren larabci da faransanci a matsayin international language amma a yaren cikin gida ina koyan fulanci da bari bari kanuri kenan guda biyu.

Na fi son naman rago kuma ya zama gasa shi a kayi. Idan ya zama gasa shi a kayi to ya fi ko wane nama daɗi.

A'a, na fi son amfani da alƙalami da maimakon fensir. Fensir yana da wahala yafi ƙananan yara suka fi amfani da fensir.

A wanne an haife ni a watan Oktoba ne, watan goma na ƙirga shekara.

Eh nakan yi ƙoƙari ne duk lokacin da na je wurin aiki ina shirya aiki, ina daidaita ƙa'idar lokacin da zan tashi. Saboda haka da lokacin tashi ya tinkaro, zan yi kokari in ainihin gabatar da komai yadda zan tashi a daidai lokacin da ya kamata in tashi.

Eh, idan abun da ya zama za mu yi shi na kungiya, wato aiki tare da jama'a, so mu kan yi ƙoƙari ne mu fahimci juna sannan mu raba aikin daidai gwargwadon da kowa zai ɗauki nauyin nashi.

Ƙwarai da gaske ina fatan samun ci nasarar cinyewa, domin duk lokacin da aka ce kai kayi nasara ka cinye gasar ko wani abu da kake yi to zaka ga, aa nasara na ci gaba da samun ka a koda yaushe.

Ina cajin wayata mafi yawanci da daddare ne lokacin da zan kwanta kafin in tashi ta cika.

Sosai ina iya ɗaura ƙulli musamman a lokacin da ya zama kaya ne zan ɗauka ko zan kai su wani wuri.

Ina magance damuwa ne ta hanyar kokarin ganin cewa an cimma muradin abin da muke aiki akan shi.

Eh ina yi saboda yin yana taimakawa wajen ganin tufafin sun ƙaru kuma sun tsayu da cikin mutunci da girma.

Kayan ciye-ciye da na fi so da maƙwalashe su ne irin su ice cream, chocolate da makamantansu.

Gurin aikinmu ya yi bene ne hawa uku. Sannan wuri ne ƙarami amma yana da shaguna ko ɗakuna da dama. Sannan kuma wuri ne mai tsabta.

Lallai nakan ɗaga kai in kalli taurari da daddare saboda lokacin za ka ga saman ta yi kyau a bangon sha'awa.

Kallon wata da daddare yana sa nishadi, musamman lokacin da wata yake ranar daren goma sha huɗu, yana yin haske ya haska ko'ina ya ƙawata sama.

Muna yin taro sau ɗaya ne a mako domin tattaunawa da kuma duba me ya kamata mu yi, ina muka yi didi, ina muka yi kuskure.

Ina da sha'awar karanta littattafai dan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a rayuwa ta karatu kuma nakan yi shi ko da da littattafan a bayyane a hannuna ko kuma ta hanyar yanar gizo wato online.

Muna da kyakkyawar dangantaka. Alakar mu tana da kyau sosai ba mu da damuwa ko kaɗan.

Ina yin ciniki a kasuwa amma da yake zamani ya zo da online, yanzu kusan na fi cinikina online.

Ina amfani da kafafen yaɗa labaru irin su BBC, Deutsche Welle da FIR da makamantansu.